A ina kake ajiye hotunan wayarka? A hotunan wayata ina ajiye su ne a wurare da dama. Da farko dai idan na ɗauki hoton suna a jikin ɓangaren ajiyar hotuna na wanda a turanci ake kira da gallery. Sai kuma ina amfani da, eh, manhajoji da dama kamar irin su Google Photos wajen ajiye hotuna na a cikin yanar gizo kenan. Domin wani lokacin idan ka ajiye hotuna a wayarka, wani lokacin zaka iya rasa su idan aka sace wayarka ko wayarka ta ɓace ko kuma wani abu. Amma idan ya kasance ka ajiye su a Google Photos ko wani dai, eh, manhaja wacce take ajiye hotuna a yanar gizo, to hotunan nan naka za su tsira. Ko da ka canja waya ko wayarka ta ɓata ko wani makamancin haka, idan ka ziyarci wannan shafi na wannan yanar gizo ko kuma idan ka sauke wannan manhaja a wayarka ko a kwamfiyutarka, kana da damar da zaka ƙara iya ganin su. Don haka na zaɓi ina ajiye waya, hotunan wayata a cikin irin waɗannan wurare kamar dai misali Google Photos wannan, wannan manhajar da na yi magana a kan ta.

Kana son zama kusa da taga? Eh tabbas a hakikanin gaskiya ina son zama kusa da taga. Domin taga wata ƙofa ce a daki karama wadda ake yi domin iska ya ringa shigowa ko kuma ace domin a ringa shan iska. Ah saboda yanayi na bana son zafi sosai kuma mahallin da muke zaune a wannan yanki na kasa tamu muhalli ne wanda yake da zafi to nakan so in zauna kusa da taga. Domin idan na zauna kusa da taga iskan da zai shigo yakan shigo ta bangaren da nakan zauna bangaren da iska zai shigo domin yana zuwa injina ya amfani da shi. Ina son zama kusa da taga sosai domin idan ka zauna kusa da taga zaka samu sauƙin jin zafi da dai haka ƴan damuwoyi. Zaka ji dai ka zauna wajen ba zafi abin iya matuƙar burgewa gaskiya. Domin nan ko gine gine aka yi za kaga an yi tagogi sosai sai ka ga duk a daki ɗaya an mishi taga kamar daya, biyu ko uku. Ya danganta da yanayin fili da kuma yanayin wajen da zaka samu ka yi tagar. Domin iska zai ringa shigowa in dai kasance ɗakinka iska yana shigowa wadatacce to ɗakin zai ringa ɗaukar sanyi ya yi daɗin zama. Domin mu kuma a nan saboda yanayin zafi mun fi bukatar ɗaki ya kasance yana da sanyi to shine zai baka dama ka yi bacci lafiyayye ka yi bacci mai daɗi.

Wane gidan abinci kake finso? Gidan abincin da na fi so shine gidan abincin da ya kasance ana dafa abinci na halal, abinci na gargajiya. A karon farko abun da zan duba dangane da gidan dafa abinci shine wane irin nau'in abinci ake dafawa. Shin nau'in abincin ya dace da addinina? Ya dace da al'adata? Ya dace da lafiyata? To saboda akwai gidajen abinci da dama waɗanda ake dafa abinci wanda ya saɓa da addinina saboda kasancewa kamar mu nan musulmai bamason kaje kaci abinci gidan abincin da za'a yanka nama wanda, wanda zai yanka naman misali kamar ba musulmi bane ba ko kuma bazai bi ka'idojin da musulunci ya gindaya ba. Ma'ana a ba za'a yanka shi ba wa nima zaka samu mushe ne wanda duk mu kuma musulmai bamaci. Sai kuma nau'in wasu dabbobi misali irinsu alade da kare da biri wanda mu duk bamacin wannan. Sai kuma abu na biyu shine ya kasance gidan abincin a ana dafa abinci wanda yake da tsafta, yake da lafiya. Domin bazan so inje in ci abinci ba wanda zai cutar da lafiyata ko kuma ya kawo wata dai baraza na ga lafiyata. Sai kuma nau'in abinci wanda ya saɓa ya dace da al'adata domin ni bahaushe ne nakan so abinci wanda ya dace da abinci na hausawa. Ina son shi, ina muradin irin haka. Sai kuma yanayin gidan abinci wanda ya dace da tattalin arziki na. Domin idan kaje zaka samu gidajen abinci mabanbanta, wani na masu kuɗi ne sosai, wani kuma zaka ga na kamar talaka ne haka, wani kuma na matsakaicin ƙarfi. To nafi zuwa na kamar na matsakaicin ƙarfi wanda bazai gagare ne siya ba, bai mun tsada sosai ba tan in kuma ban fiye mai arha sosai ba wanda domin idan kabi arha sosai wani lokacin zaka iya samun abincin babu inganci ko kuma babu daɗi. A takaice dai irin waɗannan gidajen abinci sune na fi so. Sune wanda gidan abincin da ya kasance ya cika waɗannan sharudɗa to irin shi ne nake zuwa, irin shi ne na fi so inje in ci abinci.

A wane wata aka haife ku? A watan da aka haife ni, an haife ni ne a wata na Yuni. Wata na Yuni shine wata na ƙirgen, wata na shidda a cikin ƙirgen shekara kenan. A wannan wata na Yuni din ne, a wannan wata ne aka haife ni kuma ina mata farin ciki da jin daɗi da ya kasance an haife ni a wannan wata. Domin a duk lokacin da naga wannan wata ko da sunan sa ne, nakan ji farin ciki kuma in yi murna domin ina ganin wata ne wanda yake da alaƙa da ni kai tsaye. Domin wata ne wanda aka haife ni. A duk lokacin da wannan wata ya zagayo, nakan yi murna da farin ciki domin watan da aka haife ni ya zagayo. A gaskiya wata ne da nake son sa saboda alakar da yake da ni ta kai tsaye. Wannan wata na Yuni kenan kamar yadda na ambata wata na shidda a cikin jerin watanni na shekarar ta miladiyya.

Yaya kake dawowa gidanku? Ina dawowa gidan mu daga wajen aiki ko kasuwa ta hanyar amfani da hanyoyin sufuri mabambanta. Wani lokacin na kan hau keke, wani lokacin na kan hau babur. Wani lokacin kuwa na kan hau babur ne mai ƙafa uku wanda anan ake kira da adaidaita-sahu. Ba kasafai ni ke hawa mota ba domin kasancewar ba ni da mota kuma ba a fiya samun motoci waɗanda suke jigila ba wanda za su ɗauki mutane daga wannan waje zuwa wannan waje. Sai dai muke amfani ne da waɗannan abubuwa da na zayyanu irin su keke, adaidaita-sahu ko kuma, ah, shi babur ɗin. Waɗannan dai sune abubuwan da muka fi amfani da su wajen dawowa gida daga wajen aiki ko kasuwa ko kuma wani gari.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, lokaci zuwa lokaci ina shan ruwan 'ya'yan itace kamar irin ruwan mangwaro, ruwan lemu, ruwan abarba da dai sauransu. Domin shan ruwan itace, ruwan ‘ya’yan itace yana taimakawa wajen inganta lafiyar jiki, yana kuma taimakawa wajen samar da sinadarai waɗanda ke gina jiki kamar irin su sinadari na bitamin. Shan ruwan 'ya'yan itace abu ne wanda yake da kyau, yana taimakawa wajen ƙara samun lafiyar jikinka. Wani lokacin nakan sha su a lokacin da ya kasance na ci abinci ko daga ƙarshe sai in sha ruwan 'ya'yan itace wanda zai taimaka mun wajen narkewar abincin sannan kuma zai ƙara taimaka mun wajen daidaita sinadarai na abinci ya kuma taimaka mun wajen samun lafiyar jikina bayan na ci abinci ko da irin abincin ya kasance yana ɓata min ciki.

Kana fatan samun cin yawa? Eh, samun ko rashin cin yawa abu ne wanda ya taallaka da yanayi na bukata da kuma sauran abubuwa. Wani lokacin za ka so ka samu kuma ba ka samu ba, wani lokacin kuma ba ka so samu ba sai ka iya samu. Abu ne wanda ya shafi yanayi na rayuwa wanda ba kowane lokaci ba ne za ka samu abin da kake fatan samu. Wani lokacin sai ka so ka samu kuma sai ka ga ka zo ba ka samu. Hakace kai ka za ko ka za ba, kawai yanayin da yadda ka samu shine yanayin yadda za ka yi amfani da damar da ka samu. Ba wai abu bane wanda za ka iya cewa yanzu zaka samu kokowa ba yanzu za ka samu ba.

Kana amfani da kunnen waya? Eh, ina amfani da kunnen waya sosai da sosai. Saboda kunnan waya na taimaka mun wajen yin abubuwa da dama. Wani lokacin, saboda mutum baya so ya kanga waya a kunnensa, to zai iya amfani da kunnen waya. Kunnen waya zai taimaka ma wajen sauraron sauti daga wayarka ko amsa kira ko kuma yin magana da wayarka a lokacin da kake tuki ko kuma a lokacin da kake yin wani aiki na musamman. Kunnen waya duk yakan taimaka wajen yin wannan ba tare da ka kanga waya a kunnenka ba. Akwai wani lokacin ma da yake kasancewa amfani da waya ka a kangata a kunnanka abu ne mai wahala. Saboda idan ya kasance kana da matsala ta kunne, masu kansar kunne basa son su yi haka. Wani lokacin ma kuma idan waya ta ɗan dauki zafi, ba zaka so ka kangata a kunnanka ba. Wani lokacin fa idan ya kasance mutum yana da matsala ta ciwon kunne, su kan su likitoci za ka ga suna ba mutum shawara, shawarar cewa ba sai ya kanga waya a kunnensa ba ko daga nesa zai iya amfani da ita ta hanyar amfani da kunnen waya. Don haka ina matukar amfani da kunnen waya domin yana taimaka min sosai da sosai.

Yaya kake gaishe da mutane? A hakika nin gaskiya ina amfani da sigogi da dama wajen gaishe da mutane. Ya danganta da yanayin mutum, alaƙarsa da kai da kuma yanayin shekaransa sai kuma irin imaninsa da kuma yanayin mahallin da ya taso ko kuma kuka taso tare. A karon farko akwai nau'in mutane waɗanda idan aka tashi gaishe su suna buƙatar ne ka yi musu musafaha. To wannan mutanen kana gaishe da su ne ta hanyar musafaha ko kuwa abokanka ko ƙannenka suma sau tari ka kan yi amfani da musafaha wajen gaishe da su. Amma wani lokacin ya yi nanka wasu za ka iya musafaha da su wasu kuma sai dai ka durkusa ko kuma ka gaishe su ba tare da kun yi musafaha ba. Su kuwa iyaye yanayin yadda ake gaishe su ya sha banban da waɗanda ba iyaye ba. Domin a tsari na Hausawa mafi yawanci iyaye idan za ka gaishe su za ka durkusa gwiwoyinka biyu ne a ƙasa ka roke su. In wani abu za ka ba su ka ba su imma ba za ka ba su ba, za dai su yi maka lada ta fatan alkairi kuma ba za su yi maka tsegumincewa ka tafi wurin wuce ba tare da ka gaishe su ba. Idan kuma ka ɗauka ɓangaren kamar mata za ka gaishe da mace ne ita ma ba ta hanyar musafaha ba domin sai dai ku gaisa ta hanyar fatar baki. Domin tsari na addinin Musulunci ya hana namiji ya yi musafaha da mace wacce ba muharramarsa ba, maana wacce ba aure ba ko kuma ƴan uwanta ka ta jini ta kusa ba to wannan suma indai ba haka bane ba zakayi musafaha dasu ba duk da cewa koda mutum kana auren mace kokuma yar uwarka ce ta jini mu a tsarin kasar hausa ba ƙwayin musafaha da su. Sai kuma wasu nau'in mutanen wadda alaƙarka da su ya kasance ta sha banban. Mafi yawanci masu kusanci da kai kakan gaishe su ba tare da musafaha ba. Wadde alaƙa kuma ta kasance ta nesa ce shi ne za ku iya gaisawa ta hanyar musafaha ko kuma sauran hanyoyi ta yi masu alaƙa da haka.

Ka fi son hawa matakala ko lift? Aaa, hakikanin gaskiya, zaɓi na dangane da hawan matakala ko lift. Zaɓi ne wanda yake zuwa lokaci zuwa lokaci. A waɗansu lokutan, na fi son in hau matakala. A waɗansu lokutan, na fi so in hau lift. A lokacin da ya kasance ina sauri, ina so in hau sama ko in sauko ƙasa daga bene domin isar da wani sako ko wani abu makamancin wannan. A idan ina sauri ne, na fi so in hau lift domin lift ne zai taimaka min in isa wajen da nake son zuwa cikin sauri. Idan kuwa ina da isashen lokaci to sautari nakan hau matakala. Domin hawan matakala shi ma zai taimaka min sosai. Domin zai taimaka min in motsa jiki wanda zai inganta lafiyata wanda kuma zai sa gaɓoɓin jikina duk su warware, in ji jikina lafiya lau. Duk da cewa zai iya samun gajiya amma zama ma yakan samun gajiya. Wannan hawan matakala zai iya taimaka min wajen warware gajiya da take damuna. Hakikanin gaskiya, ko wane ina so ya danganta dai da yanayin lokaci. Idan ina da isashen lokaci ko kuma saƙon da nake so in je in kai sama ko kuma ƙasa, abu ne na gaggawa wanda yake buƙata a yi cikin sauri to zan hau lift. Idan ko ina da isashen lokaci to zan hau matakala.

Wane irin nama ka fi so? A zahirin gaskiya, nau'in naman da na fi so ta fi son nau'in nama na ƙananan dabbobi kamar kaza da sauran makamantansu. Ban fiye cin nau'in nama na janyi nama ba, ma'ana nama na shanu. Domin kuwa yakan fitar da lafiya a waɗansu lokuta. Nau'in.